Kana kunna kandir a gida? Kana kunna kyandir a gida? Eh, ina kunna kandir a gida wani zubi. Amma ban ya dade ina kunna kyandar a gida. Kunnawa kandar a gida, wan nan yakan faru idan wutan lantarki babu ko kuma ƙaramin wutan lantarki ba su da, wato ishasshen chargin wannan yakan sa ni in ƙuna kyandar watan dan na son yi wani abu na muhimmanci da direki nan. Shi ne yakan sa ni in ƙunna kyandar a gida. Amma bana cika ƙuna kyandir a gida.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, ina amfani da ruwan rijiya a wani zubi. In kan amfani da ruwan rijiya idan ina so in yi wanke wanke ko kuma ina bana nan a gida na. Amma idan ina a gida bana amfani da ruwan rijiya, bana shan ruwan rijiya, bana abinci da ruwan rijiya. Amma idan ina son inyi wanki ko kuma ina so inyi wani aikin gida dai ko aikin wani abu, nakan amfani da ruwan rijiya wanda na samu. Amma cikin gida na, ruwan da nakan amfani da shi ba ruwan rijiya ba.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Menene abin da kake yi don nishaɗi? Aaa, abin da nake yi don nishaɗi sudin ne abubuwa da nakan yi kaman kallon kwallo kuma don na buga, eh, game, bidiyo game a wayana, don na jin waƙa ko na kalla wato fim. Abubuwan ken nake yi don nishaɗi. Nakan so in je in kalla fim wata a gidan, a gidan kalle-kalle. Nakan so in je in kalla kwallo a wuran, wuran da ana nuna kwallo, gidan kwallo kenan. Nakan so in yi wasa da kuma ƙanne na da kuma budurwata. Abubuwan ken nan da nakan yi don nishaɗi.

Kana ci da cokali ko hannu? Kana ci da cokali ko hannu? E, in kan ci da cokali ko kuma wani zubin in kan ci da hannu. Amma yanda yanayin abincin yake, abincin da ya ƙunshi da cewa kamar shinkafa ko aa wato spaghetti ko macaroni ko ab-abinci kamar haka de in kan ci da cokali. Amma abinci kaman tuwo ko kuma aa eba ko kuma ko kuma saukora waɗannan aba waɗannan abincin in kan ci da hannu ne. In wanke hannu da kyau sai in samu inci.

Wacce biki ka fi so? Wacce biki kake fi so? Wacce biki kake fi so? Bikin da nake fi so suɗin ne bikin aureya, ko kuma bikin cikawan nuna wa godiya cikawan sheriya, eh, shekara. Domin bikin nan, bukunkunan nan guda biyu, bikin aureya su ɗin ne nake so, in ka fi so. Domin waɗannan su ne bikin nunan godiya ko kuma murnar bana kaɗan ba. Na fi so bikin cikan sheriya, cikan shekara da kuma bikin, batu aureya.

Kana amfani da mataimakin murya? Kana amfani da matamakin murya? E, ina amfani da mataimakin murya a wurare daban daban, amma a yanzun da ina magana haka, bana amfani da matamakin murya. Mataimakin murya nakan amfani da shi a lokacin da ina so in yi wani wato dogon video wanda ya kamata in ije na'uran wayana ko kuma na'uran yin video nisa da ni. To na kan yi amfani da mataimakin murya do min a jini wanda nayi nisa da na'uran wayana. Shi ɗin ne na kan amfani da matamakin murya na. Amma a yanzun da nayi kusa da wayana, bai bukace ni ba in yi amfani da mataimakin murya ba.

Wane kayan marmari kake fi so? Wane kayan marmari kake fi so? Kayan marmari da nika, nika fi so suna nan ɗebi-ɗebi. Kayan marmari wanda ni ke fi so suna nan PDB. Bari in lissafa su bayan ɗaya bayan ɗaya. Na ɗaya, na so in samu kayan marmari kaman abinci mai daɗi, mai dandano. Wannan kayan marmari na kenan ɗadaya. Na biyu, inkan so in samu kayayyaki, bato tufafi mai kyau. Na uku, ina so in samu bato gida, baban gida mai kyau, ina kuma so in samu bato mota mai kyau, baban mai kyau. Su wannan kayakin nan da na lissafa sune kayakin marmari na wanda na fi so. Bato mota shine mafi ɗaya kuma na gidan.

Ina kake ajiye makullinku? Ina kake ajiye makullenku? Ina ajiye makullena a wurare guda daya inda ya gamshe ni in ije. Ina ije makullena a wurare wanda ya gamshe ni in ije. Na daya, nakan ije makullena a dayan wurin masa kafa kafin ka shiga ɗaki. Nakan ije makullena a wurin masa kafa kafin ka shiga ɗaki, ko kuma nakan kwashe makullena da me suna nan da yawa. Nakan cire daya in rike in ije daya kuma a gida. Dayan da na rike nakan je aiki da shi idan budurwa na ta zo, ta san inda ina ije makullen.

Nawa matashi kake amfani da su? Nawa matashin kake amfani da su? Ina amfani da mata matasa wanda sun suna da ƙwazo ko kuma suna da kuzari su yi nufi mai kyau ga rayuwarsu. Ina amfani da mata matasa wanda suna da ƙwazo ko kuzari su yi abu nufi mai kyau ga rayuwarsu. In kan sa su su yi min aiki in biya su. Ko wanda ya ce ko wanda ya zo ya same ni da cewa yana so taimako na, in kan so in taimake su. A wannan kazali haka in kan taimake mata matasa masu tashi masu tasowa a wuraren aiki daban daban in ba su aiki. Wanda na samu wani aiki ko wani buɗewar aiki, in kan ba su aiki su yi.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Ina yin abubuwa dai da yamma kafin in kwana. Ina yin abubuwa da yamma kafin in kwana. Sunan nan bi di bi. Kaman da yamma idan na dawo aiki, in kan wanka, na yi wanka, in duba abin aikin da na yi da rana a wurin aiki, ci abinci, na ci abinci, in ɗin huta. Idan akwai sakonai da zan duba a cikin yanar gizo, zan shiga yanar gizo in duba kafin in kwana. Ababen kenan ina yi kafin in kwana. In kai gida, in yi wanka, in ci abinci, in duba saƙonaina in danna da sakonai a yanar gizo, in shiga yanar gizo in duba su kafin in kwana.

Yaya kake karɓar baƙo? Yaya kake karɓa baƙo? A yan da nike karɓan baƙo, bai wuce, in yi masa wato maraba da zuwa, da, da, da murmushi, da godiya, da jin daɗi, da ƙauna. In yi masa maraba da zuwa, in bashi ruwan sha. Bayan ya zauna, in yi masa abinci, ya wala, ya samu walawa, ya ji daɗi, da zuwa, ya samu hutu. Kagan a yanda kennan na kan karɓa baƙo. Yanda nike karɓan baƙo, in yi masa maraba da zuwa, in yi masa wato godiya da zuwa, in yi masa, in ba sa ruwa. Bayan ya zauna, ya huta, in bashi abinci ya ci, ya ji daɗi, ya samu hutu. Haka nake karɓan baƙo.

Yaushe kake cin abinci da rana? Yaushe kake cin abinci da rana? Yaushe kake cin abinci da rana? Ah, ina cin abinci rana bayan aikina. Ina cin abinci da rana bayan aiki na ko kuma ina cin abinci da rana lokacin da ya kamata in je wato break a wurin aiki in ci abinci. Lokacin kenan da nake cin abinci da rana idan ina gida ne kaman wajajen karfe ɗaya ko sha biyu nake ci abinci da rana.